Yadda wasu su ajiye abinci a gida shine muna ajiye cikin store ne mu ajiye su, bayan mun ajiye su a cikin so muna ƙoƙarin mu tabbatar cewa ƙwari baza su iya shiga cikin idan muka ajiye su ba. Saboda idan ƙwari suka shiga, yakan lalace abincin, to kuma muna iya ƙoƙarin mu, muga mun kiyaye saboda kar ƙwari su shiga su cinye abincin da muka ajiye su da muka yi ajiya. Haka mu keyi yanzu ai.

Na farko shine kamar shayi wadda aka yi da tafarnuwa da sakanin shida kuma ganyen lemongrass wadda ake amfani da shi saboda yin jinyar mutane wani lokaci. Jinyar mutane sai amfani da shi a nan jihar mu inda mutum baida lafiya.

Yaya girmansa yana da yawa sosai? Babban fili ne ɗari by ɗari sannan kuma akwai ɗakuna wajen guda huɗu da ɗakin zama guda ɗaya da wurin wanka guda uku, da dining table, da kuma kitchen. To, gaskiya babban aiki ne.

Ina ƙoƙari da bin ƙa'idojin aiki. Dalilin yasa nake son bin ƙa'idojin aiki shine, ƙa'idojin aiki idan ba a bin su, yana sa ana samun matsala wajen aiki. Ni kuma saboda kiyayewa bana son in ƙetare ƙa'idojin aiki domin ina son aikina ya yi kyau sannan kuma ina so in samu nasara a aikina gaba ki ɗaya. Shi yasa nake bin ƙa'idojin aiki.